Toh ba tun uniform. Toh mu dai ba mu ba mu da uniform. Ai aikin teacher ba wai sai ka sa uniform ba amma student ɗinmu suna da uniform ɗinsu. Yes suna da uniform ɗinsu da suke sa. Dole ka sa uniform a makaranta ace wai wannan student ne ya kamata ya sa uniform. In ba haka nan ba koro shi za ayi. Ai ba zai iya waj- ba zai iya shiga gate ba indai ba kaɗa uniform. Amma mu dai teachers ba mu da uniform. Ba mu da uni-- ba ma sa uniform a aikin ɗinmu zuwa aiki. Akwai wainsu in ba kamar police ko soja su dai suna wa wannan an san su suna da uniform nasu. Amma mu aikin teacher ace wai wannan teacher kuma ace wai yana da uniform ai ban taɓa gan wannan abun. Ban taɓa yi, ban taɓa yi ba. Dole mutum ya sa kayan mai kyau. Ka sa, ko babbar riga za ka sa kamar ranan Juma'a haka. Zaka interesting kaman native haka kasa amma ba wai sai ka sa uniform ba. Ba wai mutum ya maida wannan rigar uniform ba ai wannan bai yiwu wa. Ba za a taɓa yadda ba. Dole ka dage ka wanke kayan ka, ka dinka ka je aiki shi kenan. Mu dai ba na, ba mu amfana uniform. Ace wai ga uniform da tabbas da za ka sa a ai wannan bai yiwu ba. Ai ba mu taɓa yin wannan ba ko a makarantan mu ko, ko ina ban taɓa yi ba. Amma in dai akace wai students suna da uniform toh mun yadda dole ka mut- wannan student ya samu uniform ɗin shi. In ba haka nan ba ba za a yadda ba. Management ba za su yarda ba ko teacher ɗin ba za su yarda ba. Ba wai mutum ya zama kaman deban mutum. Kana cika mutane kuma kan sai a ganka daban. Ai wannan bai dace ba. Tabbas wannan mutum ya samu uniform kawai. In ka sa uniform shi ya dace shi ya fi. Wallahi shi ya bi. Ba wai mutum ya ce wai uniform bai da kyau ba. Uniform yana da kyau. In mutum ya sa uniform idan student ya sa uniform ko ina da yake sai ka hango wannan mutum. Sai ka hango sa ka ce wai to kai wane, kai wane, kai wane, kai ka za ka koma hajjin ka. Ka je class ɗin ka. Ki je class ɗin ki. In ba haka nan ba in mutum in basu sa uniform ba ya za ka iya differentiating ɗin ka ce bamb- ace wai ga bambancin wannan student da wannan teacher kuma. Abun wannan abun shine bambancin nan na student da teachers. In ba haka nan ba mutum ba zai waye su ba. Dole ace wannan student dole zai mu- sai ta sa, sai ya sa uniform zuwa aiki. Amma ace na kpangaran teachers ba su, ba mu sa uniform. Ba mu da uniform. Sai dai mu guga a kayan mu mu sa mai kyau zuwa makaranta. Ba ma sa uniform.